Wannan tambayar ta ce nawa ruwa kake sha kullum? Eh to ruwa idan za mu yi magana because na fi shan sachet water. So fifty cl na sachet water shi nake sha sau ɗaya a kowace rana. So kuma sometimes ranar gaba ɗaya ma bana shan ruwa.